Ina magance koke-koke na ta hanyoyi da yawa. Domin idan yara ne, na kan yi musu fada, ice me ya sa kuke kuka? Amma idan sun dena to zan basu alawa. In kuma ba su dena ba, na kan yi musu fada ko kuma na zane su. Idan kuwa manya ne, na kan tambaye su me ya sa kuke kuka? In ba su dena ba, zan ce in tambayi wani magabatansu, domin sanin dalilin da ya sa su ke yin wannan kukan. Dan na san za su iya fada mun tabbas.

Sabulun da nake amfani da shi shine sabulun Eva. Sabulun yana da matuƙar ƙamshi sannan ga kunfa idan mutum yana wanka da shi. Shi ya sa nake jin daɗin amfani da shi. Tabbas duk mai son siyan sabulun Eva to tabbas ya siye shi. Domin kuwa yana da daɗin ƙamshi sannan ga kunfa zai ji daɗi.

Hakika unguwar mu unguwa ce mai tsananin kyau sosai. Domin tun farkon shigowar ka layin nan za ka ga akwai bishiyu da yawa, akwai titin da zai shigo da kai da wanda zai fita da kai. Akwai titin mai shigowa, akwai titin komawa. Tabbas yana da matukar kyau. Unguwar mu unguwa ce mai matukar kyau da tsarin bishiyoyi masu kyau sosai.

Ina jin abubuwa da yawa lokacin damuwa. Daga cikin abubuwan da nake ji akwai wani ƙullutu a cikin can cikin zuciyata. Zuciyata takan dinga tashi tana fat fat fat domin raina ya yi matuƙar ɓaci. Hakan yana nuna ina cikin matuƙar damuwa sosai amma nakan yi ƙoƙari in iya sarrafa zuciyata kodan lafiyar kaina data jikina.

A gaskiya ba na tauna goro domin goro yana da ɗaci sosai. Har gwarama wani lokacin na kan tauna sabon goro shine wanda bashi da ɗaci sosai. Amma gorokan dama kala kala ne. Akwai namijin goro. Namijin goro shine goron da idan kaci har tsakiyar kanka sai ya maka sai ka ji wannan ɗacin. Shi wannan ba shi da daɗi amma yana da fa'ida sosai. Yana da amfani sosai ga mutane amma ni ba na ci. Akwai kuma goro daushe. Shi ma goro daushe tsohon goro ne. Su ne manya manya amma su ma suna da ɗaci sosai. Yawanci manya su suka fi cin goron nan. Sai kuma sabon goro. Shi wannan sabon goron yana da rangwamen ɗaci. Shine wani lokacin na kan iya cin shi idan zuciyata tana tashi. Amma haka kawai ba na iya tauna goro domin tsananin ɗacinsa. Kwata kwata baya cikin abin da nake ci sai dai idan zuciya na tashi sai in tauna goro don jin daɗin bakina.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shi ne ribarka ko kuma bari in fara muku tun da farko, jari. Idan mutum yana da jari, kusan mutane masu hikima suna cewa yawan jarinka shine yawan ribarka a kasuwanci. Idan kana da riba mai yawa, in kana da jari mai yawa za ka iya amfani da shi sosai wajen yin kasuwancinka ka samu riba da yawa. In kuwa ba ka da jari da yawa, shi ma za ka iya ƙoƙari daga nan har zuwa lokacin da za ka tashi sosai wanda zai iya ɗaukanka shekaru da yawa domin ka samu wannan ribar. Amma dai mu koma ga tambayar mu, abu mafi muhimmanci a kasuwanci shi ne jarinka. Domin sai kana da jari sannan za ka iya fara kasuwanci har ka samu ribarka.

Kwarai kuwa ina cin tafarnuwa, ina cin tafarnuwa saboda tafarnuwa tana da daɗi a baki kuma sannan tana da daɗi a cikin abinci kuma sannan tana ɗauke da sinadarai da suke ƙarfafawa mutum lafiya a cikin jikinsa.

Nakan yi tafi ne da hannuwana guda biyu, in ɗauko hannun dama na sannan in haɗa da hannun hagu na sai in haɗa su in tafa tap, tap, tap, tap sai ya bada wannan sautin tafin. Wannan shi ne yanda ake yin tafi, yanda nake tafi sannan yanda kowa ma yake yin tafi.

Ina jagorantar mutane ta hanyar bayar da kyakkyawan misali. In ka ba da kyakkyawan misali sai kuma sauraro da fah, da sauraro da fahimta da kuma sadarwa mai kyau tsakanin al'umma, sai adalci da gaskiya kada ka nuna bambanci, ka yanke hukunci bisa ka'ida sannan ka karfafa wa mutane gwiwa, ka yaba wa kokarin su, ka tallafa wa mutane domin su inganta. Ka zama mai haƙuri da tausayi, ka fahimci bambance bambancen mutane da yanayin su, ka yanke shawara mai kyau, ka yi nazari kafin hukunci. Sannan ka dinga yin aiki tare, aiki tare da mutanen ka ke nan, ka haɗa kowa sannan ka raba ayyuka bisa ƙwarewar mutum. Wannan shi ne yadda ake jagorantar mutane.

Ina cin abincin rana kamar yanda nake cin kowane abinci, ko da kuwa na safiya ne, ko kuwa na ranar ne, ko kuwa na dare. Na farko ina farawa da bismillah, domin in faɗi sunan Ubangijina, sai kuma in wanke hannuwana domin tsaftace kaina, sai kuma in zauna in ci abinci a hankali ba da gaggawa ba. Sannan ina tauna shi sosai bayan na gama, sai in yi godiya.

Ƙwarai kuwa ina kuka lokacin da nake yanka albasa, saboda albasa tana da yaji matuƙa. Idan mutum ya zo yanka ta sai yana taunar cingam, saboda manyan mu suna cewa idan mutum yana tauna cingam, to ba zai ji wannan wannan yajin na albasa ba. Amma idan ba ka tauna ba to sai dai fa ka haƙura da yankan albasa nan, in dai ba ka so hawaye ya silalo maka saboda tsananin yajinta.

Kwarai kuwa ina shan ruwan 'ya'yan itace, musamman ruwan kwakwa. Ina son ruwan kwakwa sosai domin yana da daɗi gagarɗi. Idan na fasa kwakwa ta, sai na tsiyaye ruwan a cikin kofi sai na sha domin jin daɗi.

Nakan sanya agogo a hannu na, amma ba koyaushe ba. Sai lokacin da nake son in yi ado da kwali sa. Domin ad, domin sanya agogo yakan ƙara wa mutum ado. Mutum yana yin kyau sosai. Nakan ɗaura agogo na a hannun dama ya dinga ƙyalƙyali.

Nakan rera waƙa lokacin wanka, saboda wani lokacin bana so na zauna na yi shiru a banɗaki ni ne kadai. Amma idan ina rera waƙa ta ko na ɗauko waya na kunna, nakan rera waƙa ta har ma in dinga rawa a banɗaki. Duk da dai hakan ba abu ne mai kyau ba.

Eh ina zuwa aiki akan lokaci amma ba koyaushe ba, saboda ina shan wahalar tashi da safe musamman idan aikin ya danganci zuwa da safe kamar irin karfe takwas dinnan. Amma idan ba da safe ake bukata ba nakan yi kokari in je aiki na da sassafe. Naje aiki na akan lokaci ko dan saboda gudun fada.

Ina ajiye takardun aikina a cikin wata jakata. Ina da wata tsohuwar jaka wacce nake ajiye dukkan wasu takardun aikina da takardun makarantana. Komai da ya shafi makarantata a ciki nake ajiyesu. Tana nan jakar ta yi ƙura sosai. Ina nan zan zo in gyara ta in karkaɗe ta.

Gaskiya ba na amfani da mataimakin murya. Domin muryata kaɗai mata ishe ni, saboda ina da zaƙin murya sosai. Sabida haka bana amfani da mataimakin murya. A dukkan duk wani abun da zan yi, nakan yi amfani da muryata ne ba tare da mataimaki ba.

Ina kallon inuwa ta ƙwarai kuwa, domin tabbas kallon inuwa ta yana mini daɗi sosai. Idan ina tafiya musamman sanda rana ta ƙwalle, ina son dinga kallon inuwa ta, sai in ga kamar tana bi na ne. Dukdadai na san inuwa tace, amma nakan dinga tsayawa in dinga kallon ta.

Ina fara aikina kullum da sassafiya domin ina da yarinya ƙarama takan tashe ni da safe ko da ba na so. Amma kusan da wuri dai nake fara aikina kullum. Nakan fara da shara. Idan nai shara sai in zo inyi wanke wanke sai in zo in daura mana abincin da zamu ci a ranar.

Gaskiya mura ba ta da daɗi. Amma abin da na ke fara yi lokacin da na kamu da mura shine in fara neman tissue domin fara goge hancina idan majina ta fara zuba. Sannan na kan yi ƙoƙari in zauna in ƙi yin komai sai in nemo magani in sha. Idan na sha magani sai in nemo waje in kwanta.

Ina son fudar roza domin kalarsa. Kalarsa ja ce jajir sannan yana da ƙamshi sosai. Ina matuƙar son in je wajen da yake da furanni da yawa domin in ga fudar roza. Saboda ina yana sakani farin ciki sosai matuƙa.

Nakan je kasuwa da safe ko da rana amma bana zuwa kasuwa da daddare. Kuma dalilin da ya sa nake zuwa kasuwa sai idan abu na ya kare ko ina bukatar wani abu da mutane suke so sai inje in siyo musu.

Ay sanda nake wanke tufafi ma bashi da adadi. Yawanci kullum nakan yi wanki Domin inada yarinya ƴar ƙarama, wacce batafi wata goma shatara zuwa wata ashirin ba Tana da yawan ɓata kaya Daga na saka mata kaya naga ta ɓata shi. Amma idan nawa ne sai nayi wajen wata uku ma ban wanke ba. Saboda idan na saka sau biyu ko sau uku sai in ajiye shi a ma'ajiyar aje wanki. Ahaka sai na daɗe ina saka kayana ba tare da ma sun yi datti ba.

Kwarai kuwa, nakan iya jefa dutse nesa sosai, domin idan ina son in jefa dutse waje kaza, tabbas idan na ɗauko shi na wulwula shi, to ina iya jefa shi daidai inda nake so ya sauka. Duk da dai maza su suka fi iya jefa dutse sosai, amma ni ma da nake mace na iya jefa dutsen nan sosai.

Ina tsarkake gidan mu sau biyu a rana. Idan na tsarkake shi na farko, na fara share cikin dakin da nake kwana, sai kuma inzo in wanke ban dakin cikin daki, sai kuma in fito tsakar gida. Idan na share shi sai kuma in koma falo shi ma in je in share shi.

Ina son in ji kiɗa kaloli iri daban daban. Ko wane kalan kiɗa na ji, kawai zan ji ya kwanta min a rai ko kuma wanda bai kwanta min a rai ba. Amma ina son yawancin kiɗa na mawakan mu na Hausa saboda sun iya kiɗa sosai. Musamman mawakin da ake kira Umar M Sharif ina jin daɗin kiɗan sa sosai. Sannan kuma akwai mawakan mu na can Turawa kenan suma akwai waɗanda nake jin daɗin kiɗan su. Akwai na ƴan'uwan mu ma Yarabawa suma ina jin daɗin kiɗan su na wasu daga ciki. Musamman irin su Davido da Wizkid haka da Burna Boy ina son kiɗoɗin su wasu daga ciki.

Ai ni kaina ban san so nawa nake amfani da wayata ba, saboda wayata ta zama jinin jikina. Daga na tashi daga bacci ita nake fara ɗauka, daga na zo zan kwanta bacci ma ita nake ajiyewa kusa dani saboda ina tashi daga bacci in ɗauka ko saboda duba lokaci ma. Wayata tana da matuƙar amfani a gare ni. Na fi taɓa ta akan komai, na fi amfani da ita akan komai a rayuwata saboda ita ita ce rayuwar mu.

Eh, ina musabaha da mutane. Duk dade maza sun fi yin musabaha da mutane amma mata ma suna yi. Ni ma ina yin musabaha da mutane musamman wanda na daɗe ban haɗu da shi ba don yazo nakan rungume shi ko muyi musabaha. Hakan yana da kyau, matuƙa da gaske.

Ina son ɗaki mai girma da fadi sosai saboda ya fi kyan ado. Yanda zaka ajiye kujerunka ba tare da sun takurara ba sannan ka ajiye TV ka da sauran duk abubuwan da kake so domin ka ƙawata ɗakin ka da su. Ko kuma idan ɗakin bacci ne ma yanda za ka saka su gadandan ka, ka saka sif ɗin ka da kuma labu labulayen ka komai akwai tagogi da ƙofofi idan da kwai yawa za ka sha iska sosai. Saboda haka yanayin ɗakin da na fi so, na fi son mai fadi sosai domin samun walwala ta.

A'a ban iya yin iyo ba, amma tabbas ina so na koyi iyo. Domin akwai lokacin da muka je wajen shaƙatawa, na ga yadda mutane suke yin iyo sosai. Abin ya ba ni sha'awa sosai. Tun daga lokacin na ke so ni ma na iya iyo, amma har yanzu ban koya ba. Ina dai shirin zan koya, domin na shiga ruwa ni ma wataran na yi iyo.

Ina kiyaye kalmar sirri sosai saboda bana so na ci amanar wanda ya ba ni wannan sirrin. Idan mutum ya ba ka sirri, to ka kiyaye masa kar ka faɗa. Yanda ake kiyaye kalmar sirri shine kar ka faɗa wa kowa. Duk yanda ka so ka faɗa wa wani, ka yi ƙoƙari kar ka faɗa wa mutum. Ana so ka fi ƙarfin zuciyarka sosai saboda kar ka ci amanar wannan wanda ya ba ka sirrin. Wannan hali ne mai kyau ƙwarai. Duk wanda baya riƙe sirrin da aka ba shi, ba shi da hali mai kyau.

Akwai guraren da nake son ziyarta masu matuƙar yawa. Amma guri na farko da har mafarki nake yi domin ina son in ziyarce shi, shine Makka. Ina so na je garin Makka da Madina domin in je in yi bautar Allah, zagaye ɗakin Allah. Sannan akwai ƙasashen da nake son zuwa kamar irin su Itali, domin na je Paris. Sannan ina so na je Amurka, saboda ban taɓa zuwa wata ƙasar ba, sai dai garuruwa nake zuwa a cikin Najeriya. Amma ina nan ina shiri a kan zuwa ƙasar Makka, daga nan na je Istanbul, in je Italy, sannan na je Paris.

Ina sanya tabarau amma ba sosai ba. Dalilin da ya sa saboda idan na saka tabarau ido na yakan yi hawaye saboda ban saba sakawa ba. Amma akwai lokuta da dama da nake saka tabarau musamman idan za a goya ni a kan mashin mai kafa biyu saboda iska. To sai na sanya tabarau saboda kada iska da ƙura su shigan mun ido. Amma wani lokacin ma na kan saka tabarau saboda gayu amma gaskiya ba koyaushe ba saboda yakan sa ido na hawaye.

Madubi ɗaya nake da shi a gida na ko kuma in ce guda biyu tunda akwai na hodar da nake shafawa. Ina da madubi ƙatoto wanda in zan saka kaya, idan na gama saka kaya zan ɗaura dankwali zan ga yanda na yi, in ga daurin yayi ko bai yi ba, kayan da na saka sun yi kyau ko ba su yi ba. Sannan ina da ɗan karami wanda idan zan shafa hoda a fuska ta nakan ɗauke shi na je tsakar gida sai na shafa hoda na ga yayi ko bai yi ba.

Eh ina cire takalmana a gida saboda ba ɗa'a bane ba ka zo kana yawo da takalma a gida saboda zaka ɓata gidan. Amma akwai takalmin da ake amfani da shi don zaman gida kawai. Amma dai takalman da ka fito ka shigo da su gida suka yi datti bai kamata kayi yawo da su a cikin gida ba saboda zaka sa shafe datti. Tun da dai an sako takalma da ake amfani da su a falo zuwa ɗaki shi nake sakawa.

Sau biyu nake goge haƙorana a rana. Farko idan na tashi da safe, nakan goge haƙorana kafin na ci abincin safe, saboda in goge duk wannan datti-dattin da yawu-yawun da suke cikin bakina lokacin da na yi bacci. Sannan idan na zo kwanciya ma, nakan kuma goge haƙorana saboda na san akwai dattin da ya zauna. Dan na ci abincin safe, na ci na rana, na ci na dare, duk da dai na kuskura bakin amma na san bai wadatar ba. Sai in kuma goge haƙorana domin idan na tashi da safe, sai inji bakina ya min daidai ba wani datti. Sai in ƙara gogewa.

Ina taimakawa mutane musamman waɗanda suke neman taimako. Idan na fita na ga mutum ko tsohuwa tana ƙoƙarin tsallaka titi nakan taimaka mata ko wani wanda ya ɗauko kaya masu nauyi nakan taimaka masa ko wani mai neman taimako dai wanda zan iya taimakawa da kaina ko abinci ko ruwa haka wanda dai zan iya taimakawa dai dai gwargwadon misali.

Ina son wasa sosai musamman wasan ƙwallon ƙafa. Ina son kallan shi. Duk da dai ni mace ce, yawanci al'adar mu an fi sanin maza da son wasan kallo ƙwallon ƙafa amma ni ma ina son kalla. Saboda yana burgeni yana min kyau duk da dai ban iya ba amma yana min kyau sosai.

Ina son biki sosai, musamman bikukuwan 'yan uwana saboda shirye-shiryen da ake yi sannan kuma a ci a sha mai daɗi, a zauna a haɗu da 'yan uwa ai ta hira. To, idan ana irin wannan bikin, ina jin daɗinsa sosai matuƙa da gaske.

Ina abubuwa da dama da ragowar abinci na. Yawanci ban fiya yin abincin da har zanyi in rage ba. Nakan kwatanta yawan mutanen da za su ci abincin in dafa. Amma idan ya ragowa, idan akwai almajiri nakan ba shi. Idan kuma babu almajiri ko ba abincin da zai saurin lalacewa bane, nakan saka abincin a cikin firiza ta sanyaya abincin. Wanda washe gari idan na tashi zan iya cin abincin nan ko kuma in ɗumama shi in ba ma wanda yake so ba tare da ya lalace na zubar ba.

Nakan zubar da shara ta idan lokacin zubar wa ya yi. Yawanci ma dai ba ni nake zubar da shara ba. Na kande haɗa shara da a gida, in haɗa su waje guda in kulle saboda kar su ɓata mun abun zuba shara ta sai in zuba a cikin abun zuba shara. Duk sanda ta cika zan samu almajirina wanda yake ɗebo mun ruwa sai yace ya zubar mun da ita a inda aka tanada don zubar da shara sai a ƙona ta.

Nima na kan yi amfani da kafofin watsa labarai dayawa. Daga cikinsu akwai WhatsApp, sannan ina amfani da Facebook, sannan na kan yi amfani da Twitter, na yi amfani da Telegram, sannan akwai TikTok, akwai Instagram. Waɗannan kafofin yaɗa labaran, ko ce kafofin watsa labarai kusan su na fi amfani da su. Saboda su suka fi mun daɗin amfani. Musamman ma dai WhatsApp da Facebook da Instagram. Yawanci na fi shiga shi da TikTok. Waɗannan guda huɗun kusan su na fi amfani da su saboda ina samun duk wani abun da nake bukata daga gare su ba tare da na tsallaka wasu wajajen ba.

Muna bikin ranar haihuwar mu a rana ta bakwai bayan an haifi jariri ko jaririya. Akan fara wannan biki ne da taron jama'a. Mutane kowa yakan zo ya kaya mai jego barka. A zo a yi mata barka, a zo a kalla jariri, a kawo masa kayan sakawa da ɗan abun da ba a rasa ba. Akan soya rago, a yi dafe-dafe, a yi gashe-gashe, a ci, a sha, a ƙoshi. Wasu harkida sukan sa, a yi rawa, a yi liƙi sosai. Waɗansu kuma ba sa yi. Akan zo dai barka domin a ga jariri a kuma ga mai jego a yi mata sannu, a kawo mata ɗan hasafi.

Akwai abubuwa da yawa da nake yi domin na kiyaye lafiyata saboda bana son abin da zai saka ni na rashin lafiya. Domin idan ina rashin lafiya, ina shan wahala sosai da sosai. Na farko, nakan fara da cin abinci mai gina jiki saboda ya gina min jiki sosai kar na yi cuta. Zan sha ruwa sosai mai kyau, mai tsabta saboda kan na je na kamu da cutar typhoid. Sannan nakan motsa jikina a kai a kai. Sannan ina hutawa in yi barci isashe. Sannan bana son zama a cikin datti saboda in tsabtace jikina. Sannan idan bana jin daɗi, nakan je asibiti. Wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da nake bi domin kiyaye lafiyata ke nan. Ko in ce wasu daga cikin hanyoyin da nake bi don in kiyaye lafiyata.

Wayar da nake amfani da ita ita ce Infinix Note 12i. Ita ce samfurin wayar da nake amfani da ita. Ta yi wajen shekara huɗu a hannuna ba tare da tana ba ni wata matsala ba. Ina jin daɗin amfani da ita sosai kuma sannan tana da girma.

A'a, bana so ɗakina yayi haske. Mutane da yawa sukan tambaye ni, ina son ɗakina yayi haske ko kuma me yasa nike son zama a cikin duhu? To hakikanin gaskiya bana son ɗakina yayi haske, saboda nafi son zama cikin duhu. Haske da yawa yana damun idona sosai. Amma idan na zauna a cikin duhu, zanyi rayuwata yanda nake so, in danna wayata, in yi juye-juye na ba tare da wannan hasken ya dame ni ba. Shi yasa ɗakina, labulaye na ma duka masu duhu ne. Nakan shiga cikin bargo ma in rufe idona ko in shiga cikin bargo domin ya rufe ni, saboda bana son haske da rana.

Ai bana son zafi ko kaɗan. Ban ma san ta yadda zan fara misalta yadda nake jure shi ba, domin yakan gigita ni sosai. Ta hanya ɗaya nake jurewa zafi, ta hanyar watsa ruwan sanyi sosai a jikina. Amma in dai ban watsa ruwan sanyin nan ba, bana iya jurewa zafi. Don fita a hayyacina nake yi saboda yakan dame ni sosai.

Ina da ayyukan da nake yi a gida kullum. Na farko nakan yi shara. Zan shara ko ina a cikin gida na. Shara dama ta zama dole kullum dole mutum ya shara gidan sa. Sannan akwai wanke wanke. Dole mutum ya wanke kwanukansa domin tsabtace su. Waɗannan su ne ayyuka biyu kullum da na fi yin su a gida, sai kuma wankin banɗaki shine na uku. Yawanci sauran ayyukan nakan iya bari yi sai zuwa wani lokacin ko kuma dai ba kullum kullum ba. Amma shara, wanke wanke da wankin banɗaki waɗannan kullum ne dole sai ka yi su.

Kwarai kuwa, na kan yi amfani da net ɗin sauro. Saboda akwai sauro da yawa da suke damun mutum idan bai saka net ɗin nan ba. Amma idan ka saka net sannan ka haɗa da maganin sauro, sai ka yi baccinka cikin kwanciyar hankali ba tare da sauro ya zo ya cije ka ka yi cuta ba.

Ƙwarai kuwa nakan yi karatu kafin na kwanta saboda ni daliba ce. Idan ina so na yi karatu, na fi jin daɗinsa da daddare kafin na kwanta. Saboda lokacin gari ya yi shiru kuma na gama duk aikace-aikacena da zan yi da rana. To da daddare ba ni da wani abin da zan yi sai dai kawai na zauna na yi karatu na. Sannan idan na gama sai nai bacci.

Ina son cin abinci mai yaji sosai, saboda idan naci abincin da ba shi da yaji ma wanda yake salaf bana jin daɗin cin sa. Kuma dama an ce mata suna da son cin abinci mai yaji, to tabbas wannan haka ne. Domin idan ba mu ci abinci mai yaji ba, ba ma jin daɗin abincin ma kwata-kwata. Daga baya idan yajin ya maka yawa sai ka dinga yi kana haɗawa da ruwa don samun sauƙin yajin a kan harshen ka.

Eh nakan sanya agogo a hannuna lokaci zuwa lokaci, domin agogo wani abu ne da ake sakawa a hannu da yake nuna ado. Ba wai sai iya lokaci kawai da yake nunawa ba. A'a, yawanci saka agogo a wajen mata yana nuna ado. Ya dinga ƙyalƙyali sannan yana nuna cikar ado. Amma ba koyaushe na fiye saka agogo ba sai lokacin da zan je biki ko wani waje dai da zai nuna adon mutum.

Nakan sasanta rikici a aiki ta hanyoyi da dama. A lokacin da aka samu rikici a cikin aiki, nakan fara da sauraron kowane mutum da kyau sosai. Na yi ƙoƙarin fahimtar abin da ya faru kafin na ce wani abu. Sannan zan ba da shawarwari. In ba da shawara ga mai adalci ga kowa. Ina ƙoƙarin haɗa ra'ayoyi daban-daban na mutanen da nake sasanci tsakaninsu domin a samu sulhu. Sannan nakan zauna cikin natsuwa domin kada rikici yasa su ƙara wani abu mai tsanani tsakaninsu ko su yi faɗa ko su yi cece-kuce tsakaninsu. Bana son wannan. Sannan zan yi ƙoƙari in taimakawa kowa ya fahimci yadda za a rikice wa wannan rikicin nan gaba.

Eh toh, gudun da na fi so a fanka ya danganta ga yanayin lokacin. Idan lokacin zafi ne, gaskiya ni ina da jin zafi sosai. Nakan ƙure gudu na fanka har zuwa ƙarshe lamba biyar ke nan. Amma idan ana matsakaicin zafi ba a zafi sosai nakan rage ta zuwa biyu ko uku, huɗu ya danganta da yanayin yadda nake jin zafi. Idan kuwa lokacin sanyi ne, wani lokacin lamba ɗaya ma nake sakawa saboda ba na son na ji sanyi da yawa.

Fim ɗin da nake son kalla shine fim ɗin Koriya ta Kudu. Ina son fina-finan su matuƙa gaskiya domin suna ba ni nishaɗi. Duk da dai fa ba wai jin yaren su nake yi ba amma idan ina kalla nakan yi ƙoƙari in saka yaren Ingilishi daga ƙasa domin in dinga kallon su sannan daga ƙasa ina jin me suke cewa da yaren Ingilishi. Saboda ba na gane yaren su. Sannan nakan ji nakan kalli fim ɗin Indiya, shi ma.

Ai babu wani launin tawada ma wanda ba baƙi ba. Dika indai, indai launi ne na tawada, to ba a da wani launi wanda ba baƙi ba. Da shi ake amfani wajen yin rubutu a allo ko kuma a wanke a ba wa mara lafiya ya sha. Amma launin tawada baƙi ne ƙirin ma kuwa.

Ni dai a ra'ayina, na fi son zama cikin birni saboda ƙauye yana da matsaltsalu da yawa. Akwai rashin mutane da yawa sannan akwai rashin abubuwan yi da yawa sannan ayyukansu akwai wahala. Amma idan a cikin birni ne za ka iya yin karatunka, za ka iya samun aiki, kana samun kuɗaɗenka duk wata. Amma a ƙauye babu wannan kwata-kwata. To ni dai na fi son zama a cikin birni saboda yafi kayan alatu da kayan more rayuwa da ayyukan yi.

Na fi son farin nama. Idan na ce farin nama, ina nufin naman da ya danganci tsuntsaye ke nan, kamar naman kaza, naman zabo haka. Saboda sun fi daɗi in aka soya su ko aka yi farfesun su, sun fi daɗi kuma sun ma fi tsada. Amma ina cin jan nama ma. Amma a lafiyance an fi so ka ci farin nama saboda ya fi lafiya. Amma jan nama ma za ka iya ci musamman idan ba ka manyanta ba sosai. Kuma dukansu kowanne da kalar daɗinsa.

Ai takalman da na ke da su suna da yawa matuƙa, saboda kowane kalan takalmi akwai kala kayan da ake sakawa da su musamman idan za a je unguwa. Sannan akwai kala takalmin da za a je wajen aiki da shi, akwai kala takalmin da za a je makaranta da shi saboda takurawa kuma ya danganta a me za ka fita. Idan kana da abin hawa za ka iya saka takalmi mai tsini, idan ba ka da abin hawa za ka iya saka takalmi maratsini saboda rangwamen shan wahala. Amma takalma na za su kai kaman goma zuwa ashirin haka.

A haƙiƙanin gaskiya, rana mafi kyawu a mako ita ce ranar Juma'a. Domin a wannan rana mutane da yawa sukan kasance cikin farin ciki, saboda a ranan ne za a samu hutu daga aiki ko makaranta. Yawanci idan makaranta ne da wuri ake tashi ƙarfe sha biyu an tashi daga makaranta, saboda ita gajeriyar rana ce. Idan aiki ne shi ma an tashi da wuri. Haka kuma ana iya shirya ƙarshen mako tare da iyalai da abokai. Saboda Asabar da Lahadi babu makaranta. Ara a ranakun ne mutum zai zauna ya huta sosai.

Ina son cin abincin titi sosai, musamman ranar da bana so na yi girki a gida ko kuma na ji bana so duk abin da na girka bana jin daɗinsa. Abincin titi yana da ɗanɗano mai daɗi. Yakan kasance irin su ƙosai, su nama, su masa ko kuma abinci da za ka ci a gida kamar shinkafa da miya su tuwo da dai sauran nau'o'i na abinci. Amma abincin titi yana da matsala guda ɗaya, saboda ba ka tabbatar da tsaftar shi ba. Duk abincin da za ka ci sai ka tabbatar da tsaftar shi sannan za ka ci. To ni abin da nake yi shi ne, ina ƙoƙarin zaɓar wurin da yake a tsaftace. Duk da na ma san inda nake siya don ba ko'ina nake siya ba. Saboda karya cutar min da ciki in zo ina zawo. Na fi so na samu waje wanda yake a tsaftace sannan sai in ci abinci.

Kwarai kuwa ina yin kiran bidiyo musamman a lokacin da nake kewar ƴan gidanmu. Idan na kwana biyu ban ga ƴan gidanmu ba, nakan kira su na bidiyo saboda in samu in ga ko wa kowa ya ganni, in ga wannan ya ƙara ƙiba ko wannan ya rame, wannan yana da lafiya ko wannan ba shi da lafiya. Ina jin daɗin yin kiran bidiyo matuƙa da gaske. Kuma ina da ƴar'uwa da muke yin kiran bidiyo kullum da ita saboda tana da ɗa dan ƙarami. Ina matuƙar son yaran, to nakan yi kiran bidiyo domin kullum in dinga ganin wannan yaran. Kuma sannan muna tattauna abubuwa masu muhimmanci. Amma idan muna kallon fuskokin juna, mun fi son, mun fi son mu yi kiran bidiyo.

Akwai hayaniya kala kala iri iri wanda suke sa ni ɓacin rai a cikin zuciyata, kamar irin hayaniyar, irin ƙarar mota haka ko mota ta yi han mai ƙarfi ko kuma kiɗa mai ƙarfi. In je waje a saka kiɗa mai ƙarfi yana damu na sosai, ko kuma idan mutane suna magana da ƙarfi ko a hankali ma suke magana, hayaniya tana damu na sosai gaskiya. Tana saka ni cikin ɓacin rai sosai, sannan na kan shiga rashin natsuwa. Idan ina son zama cikin natsuwa gaskiya, ina kauce wa duk wani wajaje da zan samu hayaniya. Gaskiya bana so kwata kwata bana son hayaniya. Nafi son wajan da yake shiru wanda zan samu natsuwa matuƙa saboda bana son ƙara kwata kwata.

Eh ina son kallon wata da daddare. Musamman idan yayi kwanaki irin goma sha huɗu, sha biyar dinnan, lokacin yafi kyau a sararin samaniya yafi haske sosai, lokacin ya fito sosai yayi tar yadda kowa zai iya kallonsa. Gaskiya kallon wata da daddare yana matuƙar saka natsuwa da shauki da daddare kuma sanan yana sakaka kaji daɗi da annashuwa ƙwarai da gaske.

Ai ina shan madara sosai da sosai. Ko yanzu ma a halin yanzu da nake maganan nan madara nake sha. Madara kuma ta ƙunshi abubuwa da yawa da suke gina jiki saboda haka dole mutum ko ba ya so ma ya dinga sha. Amma kuma madara tana da daɗi ma. Akwai madarar ruwa, na ma fison madarar ruwa saboda tana da daɗi sosai kuma zaka zuƙe abinka ba tare da wani wahala ba, sai dai ka ji garɗi a bakinka. Sannan akwai madarar gari. Idan ka haɗa ta da siga kana lasa kana sha wayyo daɗi. Sannan kuma zaka iya zuba ta a cikin shayi shi ma ka sha. Tana gina jiki sosai, tana ƙara lafiya. Ina son madara sosai, ina shan ta sosai da sosai.

Nakan kare kaina daga sauro ta hanyoyi da yawa. Hanya ta farko ita ce idan dare ya yi, idan ina cikin ɗakina, nakan yi ƙoƙari in saka wani abu mai nauyi domin in karkaɗe saurayen da suke cikin ɗakin. In buɗe labule su fita gaba ɗaya sai na rufe. Daga nan sai in ɗauko maganin sauro in ƙyasta masa ashana in saka. Idan kuma ba zan zauna a cikin ɗakin ba, nakan ɗauko maganin feshi na sauro sai in fesa. To daga nan idan na bashi awa ɗaya, awa biyu, idan suka mum mutu zan zo in share ɗakin sai in zo in zauna a ciki har in gama zamana in yi abin da zan yi kafin na kwanta sauro ba zai dame ni ba. Idan kuma na zo kwanciya to nakan ɗaura magani, nakan ɗaura gidan sauro saboda ya fi mun sauƙi. Indai na ɗaura gidan sauro to zan yi bacina cikin kwanciyar hankali ba tare da sauro ya dame ni ko ya cije ni ba. Waɗannan su ne hanyoyin da nake bi domin na kare kaina daga cizon sauro.

Akwai abin bincika da yawa da nake so, amma wanda na fi so shine shinkafa da wake. Ina tsananin son shinkafa da wake. A saka mata mai da salak, da tumatur, da albasa da yaji. Yajin ya ji tafarnuwa. Ina tsananin son abincin nan saboda nakan zauna na ci da yawa. Sannan kuma nakan ina son tuwo. Tuwon shinkafa miyar kuka yana min daɗi sosai musamman idan ya ji kaza a ciki. Sannan kuma ina son shayi. Shima shayi yana min daɗi sosai. Sannan ina shan kokwamba. To amma dai babban abincin da na fi so shinkafa da wake ne, sai kuma tuwo miyar kuka. Ina son shi sosai. Duk da dai ina cin waɗansu nau'ikan abinci amma idan na samu waɗannan nakan zauna na musu cin ƙoshi sosai da sosai. Musamman idan ni na zauna na ƙirga abu na saka abubuwan da nake so a cikinsa.

Gaskiya ina son yin bacci sosai. Saboda haka bana farkawa da wuri. Yawanci idan na tashi nayi sallar asuba, na ɗan yi abin da zan yi na kan koma bacci. Bana tashi sai wajen shaɗaya ko sha biyu. Shi ma sai idan yunwa ta tashe ni. Wannan kafin na yi aure ke nan. Amma bayan nayi aure nake da yarinya ɗaya. Ai bata bari na nai bacci. Kwata kwata duk inda karfe bakwai zuwa takwas tayi ta tashi ta fara neman abinci. Ko da ina so in yi bacci nan, ni ma dole sai na tashi. Saboda haka yanzu lokacin da nake farkawa a bacci ya bambanta. Saboda ya danganta da lokacin da ƴata tayi bacci da lokacin da zata tashi. Idan ta yi bacci cikin dare da wuri, to ba za ta tashi da wuri ba tana iya kai wata tara zuwa goma haka. To ni ma zan kai tara zuwa goma nayi bacci na. Amma idan bata idan da wuri ta kwanta ba kamar ta kai sha biyu zuwa ɗayan dare haka, to takan daɗe ba ta tashi ba. Amma duk sanda ta tashi da wuri, to ni ma fa sai na tashi da wuri. Saboda bani da yadda zan yi. Amma ni dai a karen kai na bana son tashi daga bacci da wuri. Sai dai idan ina da abin yi ko zan je aiki ko makaranta.

Ai ban iya tuƙin mota ba. Dukdadai shekarun baya baba na ya so na koyi tuƙin mota amma ban tsaya na mai da hankali na koya ba. Kuma sannan ƙani na shi yake koya mun motan nan. Idan ya fara koya mun motan nan sai ya ce taɓa kaza, taɓa kaza. Bayan bai faɗa mun ya ce wannan shine kaza, wannan shine kaza ba. To idan ya ce taɓa kaza, taɓa kaza gaba ɗaya sai na daburce, sai na rasa ina abinda zan taɓa. Bayan ban san menene ba. To a irin haka sai mu dinga faɗa, mu dinga cacarbaki. Har ya gaji ya ce shi dai ya daina. Kuma a zahirin gaskiya laifinsa ne. Tunda zai ce in taɓa kaza bayan ban san menene wannan abun ba. Kaga babu ta yanda za a yi na taɓa abun nan tunda ban san shi ba. Tun farko da sai a koya mun a ce wannan ne kaza, wannan ne kaza. Idan na tashi tuƙawa sai in, sai in san ga wanda zan taɓa, ga wanda zan taɓa. To shi kuma baba na ba shi da lokacin koya mun mota. To haka dai yanzu na haƙura idan nayi mota kai nan sai in samu a koya mini.

Matashin da nake amfani da shi matashi ne guda ɗaya ƙwallin ƙwal Domin idan na yi amfani da matashi biyu ma ya, zan yi da shi matashin ma na fi son mai taushi wanda ba mai tauri ba. Saboda idan na yi amfani da matashi mai tauri wuya na yakan tsage. Idan na tashi da safe na kasa momotsa wuyan sai na sha wahala sosai. Amma gaskiya na fi son amfani da matashi mai taushi kuma matashi guda ɗaya nake amfani da shi wajen bacci.

Akwai abubuwa da nake yi da yamma kafin na kwanta. Akwai girki, ina yin girki kafin dare yayi saboda ina da yarinya, yar ƙarama da take da cin abinci sosai. Dole ma na girka, ko ina so ko bana so. Sannan nakan yi ƴan addu'o'i na, sannan kuma idan ina so in fita nakan ɗan fita na motsa jiki. Idan kuma fita zan yi aiki ko kuma makaranta, nakan yi ƙoƙari dai na dawo da yamma. Saboda duk mutane duk inda suke dai, idan 'yamma tayi sukan yi ƙoƙari su dawo gida, musamman mata. Garama maza wqni lokacin sai da daddare suke dawowa, amma mata ko dan saboda su yi girki suna ƙoƙari su dawo da wuri da yamma kenan ko dan saboda su samu su ɗora abinci.

Akwai abubuwa da yawa da sukan saka na dariya kamar alal misali akwai irin wasannin barkwanci da akeyi haka wanda dole mutum ko yana so ko baya so dole sai yayi dariya irin wannan yara sukan yi ko manya ma sannan idan wani mutum ya zo yayi wani kama irin fuskar ban dariyar nan haka dole kaima ka zauna ka dara ko kuma idan mutum yayi wani kuskure ba a san ransa ba shima dole mutum so dole mutum yayi dariya shima ko kuma idan aka baka labari wanda yake da barkwanci a ciki ko irin wasannin kwaikwai haka ko kuma irin abubuwan da mutum bai yi zato ba nan da nan kawai yayi ko wani abu ya faru haka to irin waɗannan suna da saka ban dariya sosai saboda haka abubuwan da suke saka na dariya suna da yawa matuƙa da gaske.

Eh nakan raba ayuka ga wasu amma ya danganta da yanayin aikin. Yanzu alal misali idan zan yi aiki da yawa a cikin gida, nakan gayyato ƴan uwana ko ƙannena mutum biyu ko uku sai in rarrabawa kowa in ce kai ma ga abin da za ka yi, wacce ga abin da za ki yi, wacce ga abin da za ki yi. Amma idan aikin ba shi da yawa nakan iya yin ayyukan gidana ni kaɗai. Ya danganta dai da kalan aikin. Idan aiki ne mai yawa kakan iya raba ma waɗansu amma idan aiki ne ɗan kaɗan sai ka yi haƙuri ka jajirce kai aikin ka kaɗai tunda dai ba wahala za ka yi ba.

Kwarai kuwa ina iya kunna wuta, aini babu irin wutan ma da ba ban iya kunna ba saboda ni mace ce, yanzu al'amisa idan wutar girki ce nakan iya kunna ta, idan kuma wuta ce ta lantarki, ni tun a gidan mu ma haka nake, ko wutan mu ce ta lalace nakan iya zuwa naje na gyara ta saboda kwata kwata bana tsoron wuta kuma na iya sarrafa wuta sosai sosai sai dai idan da kaddara amma na iya sarrafa wuta sosai.

Launin labulaye na launin mai haske ne, saboda ina da tsabta sosai. Ina son ko ina na ga yayi haske. Saboda haka launin labule na launin fari ne. Akwai kuma ɗan dishi-dishin baƙi kaɗan, amma fari ya fi yawa. Saboda duk inda zan zauna in ga yana ta haskawa, yana ta walwali. Wannan shi ne launin labule na a ɗaki ɗai. Ɗakin kuma ina da launin rawaya da.

Ranar biyan albashi ina cikin matuƙar farin ciki, saboda a ranan ne zan samu kuɗi. Zan samu kuɗi na biya dukkannin wasu buƙatu na da nake ciki. Saboda yawanci kafin wani watan ya ƙare, kuɗaɗen wajenka sun ƙare. Kana ta tsammani, yaushe za a biya kuɗi? Yaushe za a biya kuɗi? Idan wata yau, yau ne, idan wata ya ƙare, yau ne, gobe ne, jibi ne. Duk ranar da albashin nan ya shigo, ina cikin matuƙar farin ciki sosai. Saboda zan samu na biya buƙatu na da wannan albashi na.

Kwarai kuwa na kan ci citta a abinci, saboda citta tana da sinadarin da yake dauke da gina jiki. Saboda haka ina son citta saboda tana da yaji yaji a jikinta, kuma sannan idan aka dafa ta musamman a cikin shayi tana daɗi sosai a cikin girki kuma idan aka haɗa citta da kanumfari da tafarnuwa suna daɗi sosai a girki. Tana ƙara wa abinci daɗi sosai matuƙa.

Kwarai kuwa kujeru na suna da daɗin zama amma abin da ya sa kujeru na suke da daɗin zama saboda suna da laushi sosai saboda kujeru ne masu tsada. Idan mutum yana son kujerun da suke da daɗin zama ya sai kujeru masu tsada waɗanda aka saka musu katifa sosai saboda daga mutum ya zauna ya ji laushi sosai. To haka nima kujeru na suna da daɗin zama.

Ina son kallon faɗuwar rana saboda hasken rana a yayin da za ta faɗi yana matuƙar ƙayatar da mai kallonta. Haske ne mai ban sha'awa, mai matuƙar kyau. Ina zuwa wajaje da dama don kawai na kalli wannan faɗuwar ranar. Saboda haka ina son kallon faɗuwar rana don tana nishaɗantar da ni.

Akwai kafofin watsa labarai da yawa da nake sauraron su saboda duk suna bani abin da nake so. Yau idan na ji wannan, gobe na kan ji wannan. Amma yawancin wanda na fi ji idan a rediyo ne, na kan ji gidan rediyon Freedom ko in ji Wazobia ko in ji Dale FM da dai sauransu. Amma idan kuma kafofin watsa labarai ne na yanar gizo-gizo, na kan yi amfani da kafofin sadarwar, um Instagram ko kuma Twitter ko Facebook saboda su ma ina samun labarai dukan da nake amfani da su nake jin su a ko da yaushe.

Ai ba zan iya ƙirga adadin sau nawa nake kallon madubi a rana ba. Domin ni mace ce mai son ta'ammali da madubi. Ko yaushe ina da katoton madubi a kafe a cikin ɗakina. Duk sanda zan wuce ko da zan wuce sau ɗari, to sai fa na kalli kaina a wannan madubin. To ya danganta da sanda na wuce ta wajen. Indai zan wuce ta wajen da madubi na yake a kafe a ɗaki, tofa sai na kalli madubin nan.

A gaskiya ban fiye zuwa gidan fim domin na kallo ba, saboda baya burge ni. Na kande ga mutane suna zuwa, ban san wane irin shauki suke ji wajen zuwa gidan fim dinnan ba. Amma ni dai abin da na fi ganewa idan ina son kallon fim, zan yi ɗauko shi a wayata in kalla a gida saboda ni ba mai son hayaniya ba ce ba. Bana son shiga cikin mutane sosai.

Kwarai kuwa ina cin tafarnuwa domin ni ina son ta'ammali da tafarnuwa. Tana min daɗi ƙwarai da gaske a abinci. Wani lokacin idan bani da lafiya ma, nakan ci tafarnuwa ita kaɗai na tauna ta duk da yajin da take da shi, amma saboda in samu lafiya nakan ci ta. Duk da dai wasu mutanen ba sa son ta'ammali da tafarnuwa domin warinta, amma ni ina son tafarnuwa.

Ƙwarai kuwa, rubutuna yana da matuƙar kyau sosai. Ba wai yabon ban kai ba amma rubutuna yana da kyau sosai. Abin da ya sa na san haka saboda mutane da yawa suna faɗa mun rubutuna yana da kyau sosai. Tin ina sakandare mutane sukan yabi rubutuna. Wasu har cewa suke in rubuta musu a littafi ko kuma idan za'a ara littafi, za a ce nawa ake so saboda ana gane rubutuna kuma na iya tsara rubutu mai matuƙar kyau. Shi ya sa mutane suke son rubutuna.

Duk da dai ni ba wata babba ba ce ba, amma akwai abubuwa da yawa da nake tunawa na yarinta, wanda idan na tunano su nakan ji daɗi da annashuwa a cikin rai na. Mahaifina mutum ne mai son ɗaukan yaran sa su je wajen wasa. Har yanzu ina da bidiyoyi wanda muke zuwa mu je muyi wasa, muyi wasan ƙwallon ƙafa ne, mu je mu ci abinci ne, komai da komai da aka sani na wajen shaƙatawa lokacin da ina ƙarama na je shi. Kuma ina tuno waɗannan abubuwan sukan saka ni nishaɗi sosai har yanzu idan na tuna.

Akwai shagunan da na fi zuwa amma ya danganta da abin da nake buƙata a wannan lokacin. Amma akwai shagunan da ko wucewa ne suna ɗaukan hankalina waɗanda suke ɗauke da kayan mata musamman irin su abaya, irin su jakunkuna, irin su takalma. Duk sanda na wuce irin wannan waje, irin wannan shago nakan ji ina son in shiga, sai dai idan bani da kuɗi sai ba zan shiga ba. Amma shagunan da na fi zuwa ya danganta da abin da na fi so. Idan kayan abinci zan siya nakan je shagon abinci, idan kuma kayan masarufi nake son siya nakan je can shi ma idan tufafi ne nake son siya shi ma nakan je kayan da suke ƙunsan da tufafi.

A'a, bana iya tsallen igiya. Domin ni ina da matuƙar son jikina, duk abin da zai bani wahala bana so. Gwara ma idan gudu ne, nakan iya gudu, amma ban iya tsallen igiya ba. Ko da lokacin da ina makaranta ina karama bana iya yin tsallen igiya. Nakan ga sauran ƙawaye da abokai suna yi, amma ni bana tsallen igiya.

Idan ina cikin damuwa, abu ɗaya nake yi, nakan je na yi alwala, na zo na zauna, na yi sallah, na gaya wa Allah damuwa ta, sai in ji daɗi a raina. Sannan idan na iɗar, sai in yi addu'ar Allah ya yaye min wannan damuwar. Sannan sai na yi karatun Alqur'ani. Idan nayi wannan abubuwa, nakan ji daɗi a raina, sai in ji damuwar ma ta ragu.

Eh nakan siya kaya a yanar gizo amma ba ko da yaushe ba. Saboda wani lokacin na fi so idan ina son na siya abu na ji na taɓa shi sannan na ga girman sa sannan na ji yaya abin yake. Na taɓa shi dai tukunna. Amma akwai wani lokutan da bana son shiga kasuwa. To a irin wannan lokutan ko idan na ga abu ya min kyau a ido to nakan siya amma yawanci nakan je har gida na gani. Ko kuma idan ban je har gida ba nakan tabbatar da cewa yaya girman abun nan yake sannan yaya ƙarkon sa yake. Saboda bana so na yi asara.

Eh ina iya hawan keke, domin lokacin da nake yarinya ƙarama ina son hawa keke sosai, ƙanina yana da keke sai na dinga a da ina fita da shi waje ina hawa a haka har na ƙware tun ina faduwa in hau in fadi in hau in fadi har na zo dai da kaina ma na iya zanje ko ina har aike ma nakan je da keke kuma har yanzu idan na samu keke zan iya hawa ba tare da na fadi ba.

Eh nakan sha magani kullum amma idan bana da lafiya. Dan lafiya ta ƙalau bana shan magani. In kuwa bana da lafiya nakan yi ƙoƙari na sha magani kullum ko kuma sanda aka ce min na sha saboda ina son in sha in samu lafiya. Amma idan lafiya ta ƙalau bana shan magani kullum.

Akwai malamar mu ta sakandare ina matuƙar son wannan malamar. Tana burge ni sosai domin lokacin da nake so na zama malama, ina so in zama irin ta saboda ta iya koyarwa, sannan ta ƙware sosai a koyarwa. Muna jin daɗin karatun ta.

Ya danganta da tsahon wajen da zan je. Idan ginin yana da tsaho sosai, sannan inda zan je yana da nisa sosai to bana son hawa matakala. Na fi son in hau lift saboda ya fi mun sauƙi. Kuma sannan babu barazanar faduwa, ƙafata kuma ba za ta ciwo ba. Zan je lafiya lau.

Eh wayata tana daidaita haske da kanta. Amma ni da yake ba ma'abociyar son haske ba ce, na kan kai hasken ma can karshe musamman idan da daddare saboda ba na so haske ya dame ni. Amma a haka kawai wayata takan daidaita haske da kanta in dai na saita ta. Duk inda ya kamata tayi haske da yawa takan yi haske da yawa, inda hasken yake raguwa yana raguwa.

Teburin wajen aikina inda nake yin aiki yana da girma da kuma faɗi sosai, daidai yadda kowa zai iya ajiye yar na’uransa da ɗan abubuwan sa da zai iya yin rubutu a kai ko ya yi karatu. Daidai yaɗan fi tsayin kujera da kaɗan ke nan, inda mutun ko konciya ne zai iya yi.

Eh ƙwarai kuwa, nakan duba daftarin kuɗi don in ga nawa na kashe. Saboda wani lokacin lissafi yakan ƙwace man sai na rasa nawa na kashe, musamman idan na tara su da yawa. To don in duba sai in gani nawa na kashe da kuma abin da ya rage min a ciki nakan duba sosai ma kuwa.

Gaskiya na fi yin kuzari da safe. Domin da safe na yi bacci na, ya ishe ni. Idan na tashi nakan tashi da kuzari na da ƙarfi sosai. Amma idan na wuni ina aiki, to dole da yamma zan ji na gaji. Kila ma inji ina buƙatar na ƙara yin wani bacci. Amma da safe kuwa babu sauran wata gajiya saboda na yi bacci na ya ishe ni. Dole zan tashi da kuzari na.

Ƙwarai kuwa ina shan ruwa mai sanyi sosai ma kuwa, don wani lokacin ma ruwa mai ƙanƙara ma nake sha. Saboda yanayin zafi da muke ciki musamman a nan Najeriya idan ana zafi ya nakan dame mu sosai saboda ana ƙolla rana sosai. Saboda haka ina shan ruwa mai sanyi duk da dai an ce ba shi da kyau ga lafiya. Amma nakan sha ruwan sanyin nan saboda idan na sha ina jin daɗi sosai.

Nakan ƙidaya kayayyaki iya adadin ƙidayarsu. Yanzu alal misali, idan kayan da nake son ƙidayawa guda ɗari ne ko ɗari biyu, to tabbas idan na tashi ƙidayawa za su zama ɗari ne ko guda ɗari biyu. Ƙidaya kaya ya danganta da yawan kaya.

Ina son kyautar abinci. Domin ko almajiri na ji ya yi bara, in dai ina da abinci, nakan yi ƙoƙari na ba shi, domin na san illar yunwa. Sannan akwai wata kyauta ma da nake son bayarwa ita ce kyautar tufafi. Ina son bada kyautar tufafi saboda na san duk sanda na bayar, ni ma zan samu ƙarin waɗansu.

Kwarai kuwa ina son zama kusa da taga, saboda ita amfanin taga za ka sha iska sosai musamman idan lokacin zafi ne, duk da dai ba ta da daɗin zama idan lokacin sanyi ne. Amma inda zafi za ka zauna ka sha iskarka. Sannan kuma daɗinta na biyu shi ne za ka iya hango wanda yake ƙoƙarin shigowa ko wanda yake son fita. Duk abin da yake faruwa a wajen wannan inda kake ɗin za ka dinga hango shi saboda kai ne a kusa da taga.

A da dai kafin na kai haka girma, na kan yi amfani da kunnen waya sosai da sosai. Amma yanzu ban san me ya sa ba, haka kawai sai na daina amfani da kunnen waya. Ko don saboda na fara girma ne? Amma da na yi amfani da shi wajen jin kiɗa sosai matuƙa.

Eh ina da dabbar gida. Dabbar da nake da ita, ita ce mage ko kuma ace kuliya duk sunan ta ne. Yawancin mutane suna da dabbar gidan nan, mage kenan. Saboda tana da daɗin, tana da daɗin kiwatawa a gida, kuma tana da saurin shiga rai. Sannan tana son ta shiga jikin mutum ta zauna.

Idan ina son bayar da ra'ayina a wajen aiki, nakan fara tashi da girmamawa. Sannan in tambayi izini, sannan in ce ina so in bayar da wannan ra'ayin na wa. Kuma sannan ba zan faɗi cewa na ƙushe wancan ra'ayin ba, sai dai in ce ina da ƙarin shawara. Sannan lokacin bayar da ra'ayina, nakan yi cikin ladabi. Zan ce a ra'ayina, ƙila wannan hanya za ta fi dacewa idan aka yi haka saɓanin waccan. Ko kuma akwai wani ɓangare da za a iya gyarawa ko in ba da hujja ko misali ko in bayar da dalilina. Ko don zai rage lokaci ko kuma za a sami ragin kuɗi ko kuma ƙila wancan zai yi kuskure da sauransu. Ta haka nake bayar da ra'ayina a wajen aiki.

Kwarai kuwa ina da manufa ta wata-wata domin dole ne ma kowane ɗan adam ya kasance yana da manufarsa ta wata-wata. Domin idan mutum bai tsara abin da yake so yayi ba a cikin wata-wata, to tabbas zai kasance cikin matsala. Domin duk kuɗin da zai kashe bai san mai abin da zai siya da wanda ba zai siya ba. Saboda haka mutum zai zo ya shiga cikin matsin kuɗi tunda bai zauna ya tsara abin da yake so ba.

Farkon abin da na ke yi lokacin da na isa ofis, tun da ina zuwa da wuri, na kan samu abokan aikina wanda muke cikin ofis ɗin tare na bisu ɗaya bayan ɗaya in gaishe su, in tambayi lafiyar su da ta iyalinsu, sai in zauna in karkaɗe teburi na, sai in zauna in fara ayyukan da zan yi na wannan rana.

Ai ni kaina ban san adadin sau nawa nake amfani da intanet ba. Yanar gizo-gizo ai tana da matuƙar amfani. Kullum ta zama gaba ɗaya ma ta mamaye mana rayuwar mu. Saboda idan ma ban yi amfani da ita ba, kwata-kwata ba ma jin daɗin rayuwar mu. Saboda haka ina amfani da intanet wato yanar gizo-gizo fiye da adadin yadda mutane ma suke amfani da shi. Saboda kullum idan na tashi har zuwa sanda zan yi bacci sai na yi amfani da ita.

Ina tabbatar da ingancin aikin da na bayar a min ta hanyar dubawa. Duk dare tun farko ba zan ba da wanda bai san ingancin aikin da na bashi ba. Zan tabbatar da mutum cewa ya ƙware sosai sannan zan ba shi aikina. Kuma idan ya gama, zan zo in duba don in tabbatar da aikin ya inganta ko bai inganta ba.

Ina da nau'ikan jaka jakunkuna da yawa, ya danganta da irin fitar da zanyi. Idan ni kaɗai zan fita, nakan ɗauki yar ƙaramar jaka saboda bani da abun da zan zuba sosai a ciki. Idan kuwa kwana zanyi a waje, nakan ɗauki ƙatuwar jaka. Saboda haka jakunkunana suna da yawa. Ina da ire-irensu, kala-kala, iri-iri. Akwai manya da matsakaita da kuma yan ƙananu sosai wanda iya kuɗi kawai zan zuba a ciki nayi ficewa ta.

Eh to, ya danganta, saboda duk kansu ina son su. Ni ina da matukar son zaki, saboda akwai abubuwa da yawa waɗanda suke da zaki da nake son shan su. Sannan kuma idan kayayyakin gishirin ne suma ina sonsu sosai, har na ji na kasa zaɓar zaki ma na fi so ko abu mai gishiri.

Nakan share kura kullum idan na tashi daga bacci, sai dai idan bana da lafiya. Amma idan lafiya ta ƙalau na tashi, in dai naga waje yayi kura sai na share saboda ni bana son waje inganshi da datti. In dai naga kura nakan yi kokari inga na share ta saboda wajen ya yi ƙalƙal.

Takalman da na fi so su ne takalma marasa tsini, wanda in ka saka su dundiyarka ba za ta sha wahala ba. Amma takalman nan masu tsini ba na son irinsu, kuma ina son wanda yake rufaffe wanda kawai daga ƙafa ta zan yi in yi tafiya. Ba na son takalmin da zai takuramin kwata-kwata.

Ƙwarai kuwa ina yin addu'a kullum, saboda yin addu'a kullum ma ai ya zama dole ko don saboda kariyar mutum. Idan ka yi addu'a, za ka ji daɗi kuma za ka kasance cikin kariyar Allah. Saboda haka na kan yi addu'a kullum kuma ba ma sau ɗaya ba. A kowace sallah guda biyar sai na yi addu'a.

Ina hutawa a wajen aiki daga kamar karfe 1:00 zuwa karfe 2:00, saboda a lokacin ne ake tashin mu, mu samu mu ci abinci mu sallah a wajen aikin mu. Don wani lokacin idan na gaji sosai har bacci ma na kan yi tsakanin waɗannan awa biyun ko awa ɗaya.

Eh ƙwarai kuwa ina sanya tunatarwa don ayyuka. Musamman idan bani da lafiya nakan saka tunatarwa don in samu in sha magani. Sanda kuma nake da abu mai matuƙar muhimmanci wanda bana so na manta nakan saka tunatarwa don in aikatar da shi a daidai lokacin da aka umarce ni na yi shi. Ko kuma idan ina so na tashi da wuri bana so na yi bacci to shima nakan saka tunatarwa don ta yi ƙara wayata in samu in tashi daga wannan baccin.

Nakan je kasuwa ranar Juma'a, saboda ranar Juma'a ta fi mun sauƙin zuwa kuma gajeriyar rana ce ita. Saboda wanda nake yin siyayya a wajen shi ranar Juma'a yake zuwa. Kuma ni na fi son in je wajen shi saboda na fi jin daɗin siyayya a wajen sa a kasuwa.

A gaskiya bana duba kalanda kullum. Har gwara ma idan ina makaranta nakan duba kalanda saboda in san yau yana ka za ce ko kuma yau rana ka za ce. Amma abin da ya sa bana duba kalanda saboda ina da waya. A waya koyaushe za ka duba ranakunka ba su babu bukatar sai ka duba kalanda.

Gaskiya ina daukar sa'o'i da yawa wajen kallon wayata har ba zan ma iya kirga adadin sa'o'in ba, saboda nakan dauki sa'o'i goma zuwa sha biyu ina kallon wayata. Kusan duk abin da nake yi da wayata nake yi. Kusan duk rayuwata ma akan waya take karewa. Shi sa nakan dauki sa'o'i da yawa don kallon wayata ina ayyukan da za su amfane ni da ita.

Na fi zuwa kasuwa da safe saboda da safe na fi jin daɗin rashin gajiya saboda daga bacci na tashi. Kuma sannan da safe babu zirga-zirgar jama'a a kasuwa saboda yawanci mutane sunfi fita da rana. Amma ni idan na je da safe, sai na yi ƙoƙari na gama duk abin da zan yi kafin a fara cunkoso.

Gaskiya na fi son miya mai zafi saboda ni ba na son cin abinci mai sanyi. Ko da miya ta yi sanyi, na kan yi ƙoƙari in ɗumama ta hadda abincin ma gaɓa ɗaya saboda ba na son cin abinci mai sanyi. Idan na ci mai zafi, na fi jin daɗi ko a bakina.

Ina yin abubuwa da yawa don nishaɗantar da kaina. Daga cikin abubuwan da nake yi domin nishaɗi, nakan zauna in ɗauko fina-finai ban dariya, in zauna in kalla ko kuma ko da ba ma na dariya bane ba. Lokacin da ba abun da nake yi a lokacin nishaɗi na, nakan zauna in kalli fina-finai.

Muna sadarwa a wajen aiki ta hanyar amfani da wayar tarho ko kuma wayar salula. Idan kuma kana kusa da wanda kake so kayi magana da shi, za ka iya taɓo shi ka yi masa magana ko ka ɗan daga murya ta yanda zai jiyo ka, ko ka yiwa na kusa da kai magana ya yi ma wancan magana idan a nesa yake. Idan kuma ba a ɗakin aiki kuke tare ba, ofis kenan, to akwai wayar tarho a ɗakin ofis ɗinmu sai ka kira mutum ka yi masa magana. Idan kuma babu wayar tarho, kakan yi amfani da salula saboda duk muna da lambar junanmu sai mu kira mu faɗi abin da za mu faɗa. Mun sadar da magana kenan.

Gaskiya na fi son fanka, saboda ni ba na son AC. Idan na shiga cikin AC ina jin sanyi matuƙa sosai tana damu na koda ko an rage ta sosai ne. Amma idan ina cikin fanka tana min dai dai yadda ba za ta takura mun ba.

Ina abubuwa da dama lokacin da na kamu da mura, amma abu na farko da nake fara yi shine in fara shan magani tukuna. Idan nasha magani sai in samu waje in kwanta in huta. Idan nayi bacci to shikenan. Idan kuma ban yi bacci ba nakan yi ƙoƙari in kwanta, in tanada abin goge majina domin gogewa in ta zo.

Burina a wajen aikina yana da yawa, amma abu na farko da nake so na dinga yi, babban burina shine in dinga yin aikina cikin gaskiya da rikon amana. Sannan ina ƙoƙari naga na ingantakaina ta hanyar koyon sababbin dabaru. Sannan ina taimakawa wajen ci gaban ma'aikata ta da kamfanina. Sannan kuma ina so in dinga yin ayyuka cikin haɗin kai da mutunta juna, mutunta abokan ayyukana. Sannan ina so na zama abin koyi ga waɗansu. Waɗannan su ne burikana a aikina kuma ina ƙoƙarin cika su. Dukdama dai na cika wasu daga cikinsu.

Kwarai kuwa ina jurewa barkono mai yaji, domin ni mutum ce mai tsananin son yaji. Duk sanda zan ci abinci, musamman shinkafa da wake ko taliya da manja da yaji, na kan saka barkono mai yaji sosai. Duk da dai yana damu na a baki, amma na kan jure saboda daɗin sa a abinci.

Akwai abinciccika da na ke ci da dama da safe, amma abin da na fi ci shine ɗumamen tuwo, domin ina son ɗumamen tuwo da safe saboda yana riƙe min ciki sosai. Musamman tuwon semovita ko tuwon shinkafa. Ba na son tuwon masara ko tuwon dawa.

Eh ƙwarai kuwa ina koyan yarirrika da yawa domin bayan yaren Hausa wanda na taso na iya shi ina koyan yaren Ingilishi shi ma na iya shi sosai domin a makaranta dole sai na iya shi sannan zan iya rubuta jarabawa naci kuma sannan zan iya fahimtar abin da malami yake cewa saboda duk da yaren Ingilishi ake koya mana karatu a makaranta. Ingilishi shine kamar yaren mu ma na biyu a nan ƙasata mu ta Najeriya. Sannan akwai yaren Faransanci shi ma ina so na iya shi saboda an taɓa koya mana a makaranta. Sannan akwai yaren Koriya ta Kudu shi ma ina son koyan shi saboda ina son kallon fina-finan su. Sannan ina koyan yaren Indiya shi ma saboda ina son al'adun su kuma ina kallon fina-finan su ina so na iya ba tare da na saka wani yaren a ƙasa don in kalla ba.

Ina goge haƙora na sau biyu a rana. Idan na tashi da safe nakan fara goge haƙorina shine abun da nake fara yi. Sannan idan zan kwanta bacci bayan na ci abinci na ƙoshi to idan na zo kwanciya shi ma nakan goge haƙorina. Saboda haka sau biyu nake goge haƙora na a rana.

Kwarai kuwa, wayata tana cika saboda ni ma'abociyar, ma'abociyar kallon fina-finai ce masu dogon zango. Saboda haka idan na ɗauko su, wayata takan saurin cika har sai na yi ƙoƙari na goge waɗansu sannan nake iya ɗauko waɗansu.

A'a gaskiya bana karanta jarida, saboda yanzu kusan amma dai na amfani da jarida. Kafafen watsa labarai yanzu suna amfanin da jarida suke yi. Can lokacin da ake amfani da jarida amma yanzu ni dai bana karanta ta. Yawanci tsofaffin mutane ne suka fi karanta ta yanzu.

Akwai abubuwa da yawa da idan na je kasuwa na ke siya. Ya danganta da da abin da na ke buƙata a lokacin. Idan kayan tufafi zan je siya, na kan je in siya kamar su abaya, atamfofi, shaddoji, lasa-lasai da takalma. Idan kuma kayan masarufi ne, na kan je na siya kamar su shinkafa, dawa, gero, maiwa da dai sauran kayan masarufi.

Ina amfani da manhajar WhatsApp ko Facebook ko Telegram. Yawanci na fi amfani da su wajen tura saƙonni, saboda yawanci su ne abbo manhajojin da aka fi amfani da su wajen tura saƙonni a cikin waya kuma ana sada zumunci da su.

Na fi son tufafin auduga domin ya fi min daɗin sakawa a jiki. Idan na saka tufafin siliki yana manne min a jiki kuma ba shi da daɗin sakawa. Idan lokacin zafi ne, gumi yakan shiga jikinsa ya ɓata maka jiki. Sannan idan lokacin sanyi ne, yakan dinga manne wa a jiki. Ba shi da daɗin sakawa gaskiya. Amma tufafin auduga ya fi min daɗin sakawa a jiki.

Nakan sanya safa a ƙafata kullum musamman idan lokacin sanyi ne. Amma idan lokacin zafi ne bana saka safa sai idan zan fita. Shi ma sai idan takalmina yayi min yawa ko kuma bana so ƙafata tayi ƙura shiyasa nake saka safar. Amma nakan saka safa lokacin sanyi saboda ƙafata ta yi ɗumi kullum.

Eh toh, gaskiya na iya saka hannu. Tun ina 'yar ƙarama na koyi sa hannu mai sauƙi, tunda sunana Fatima idan na saka “F” na ɗanyi ɗan gwalangwalan tona shi kenan. Bana son gaskiya mai wahala, dan sa hannuna mai sauƙi ne, kowa ma zai iya yi.

A'a, ba na ƙetare ƙafa ba saboda ko a musulunce ma babu kyau. Idan na zo, idan akwai wanda ya ja ƙafa sa, na kan ce masa don Allah ɗauke ƙafarka saboda ina so na zauna ko ina so na wuce, amma ba na son ƙetare wa mutane ƙafafunsu. Kuma ni ma ba na so a ƙetare mun tawa. Na kan janye ƙafata idan na ga mutum ya matso kusa.

Na iya buga rubutu da sauri sosai saboda na daɗe ina amfani da waya da kuma na'urar kwamfuta. Saboda haka idan zan yi rubutu ina yin shi da sauri. Kusan dukkan keyboard din nasan ma yanda ake amfani dasu. Gabaɗayan su na san inda suke. Ko ido na a rufe yake zan iya amfani da shi da sauri kuma zan rubuta.

Yawanci nakan tafi da abinci na ne wajen aiki saboda da sassafe nake tafiya. Idan na tashi na gama ayyukana, nakan ɗora abinci sai in zuba a filas saboda karya huce. Sai in tafi da shi wajen aiki. Idan an tashe mu lokacin cin abinci, sai in zauna in ci abinci na a nutse. Amma duk ranar da ban tafi da abinci ba, akwai shagon siyar da abinci a ƙasan ofishin mu, sai in je can in siya.

Ni da dama nake amfani saboda ni ba bahaguwa ba ce. Duk wani abu da zan yi da shi, da hannun dama nake yi saboda na fi jin amfa-- daɗin amfani da hannun dama na. Sai dai wajen tsarki shine kawai nake amfani da hannun hagu. Amma duk abin da zan yi, da hannun dama nake yi, da shi nake amfani.

Lokacin da ruwan sama yake sauka, ina kwanciya ne in yi bacci saboda ina jin daɗi idan ana ruwan sama ne kuma ina bacci. Baccin yana ƙara min annashuwa. Wani lokaci kuma nakan fita na je na shiga cikin ruwa na je na yi wasa da shi. Ina matuƙar son wasa a cikin ruwa.

Ƙwarai kuwa ina kuka lokacin yankan albasa, saboda albasa tana da yaji amma ya danganta da kalar albasar. Wata tana da yaji, wata bata da yaji, wata kuma yajinta yana da ƙarfi, wani kuma bashi da ƙarfi. Amma dai idan mai yaji ce, na kan yi kuka lokacin yanka ta. Hawaye yana zuba mun.

Magana da abokan ciniki tana buƙatar ladabi, fahimta da kuma ƙwarewa. Nakan fara da gaisuwa, alal misali nakan ce wa mutum barka da zuwa, sai kuma in saurari me yake son cewa, in ji me yake son siya domin abokan cinikina baya ina girmama su. Sannan ina magana a hankali domin girmama su saboda kar in ɗaga murya su ji kamar na raina su. Sannan kuma ina bayar da bayanan abubuwan da suka buƙata a taƙaice kuma dalla dalla yanda za su fahimta. Sannan idan mun gama ciniki nakan ƙarasa da godiya, in ce na gode da kasancewarka a tare da mu.

Eh, nakan kunna kyandir a gida lokacin da bamu da wutar lantarki, amma tun can lokutan baya. Yawanci yanzu babu ma kyandira, ko kuma kamar mutanen ƙetare sunfi amfani dashi don bayyana ado a ɗaki. Amma ni dai nakan kunna kendar lokacin da bamu da wutar lantarki.

Eh ina mike jiki da safe saboda ni bana banfiya yin juye juye lokacin da nake bacci ba. Saboda haka duk sanda na tashi ina kokarin in mimmiƙa jikina saboda ina jin su suna min nauyi amma idan na mimmiƙe su nakan ji daɗin jikina.

Dangantaka ta da Maƙwabta sai san barka. Domin ina mu’amalantar su yanda kowa zai ji daɗin yadda nake mu’amalantas su. Suna jin daɗin dangantakar mu da su. Bana takura musu, bana musu tsangwama, su ma basa tsangwama mun. Muna zaman mu lafiya. Basa jin haushina bana jin haushin su. Muna da kyakkyawar dangantaka tsakanin mu.